Ka fi son zama ko tsayuwa? Na gode da wannan tambaya. Tambayar "na fi son zama ko tsayuwa?" wannan tambaya ce mai sauƙi a baki amma idan aka tsaya akai tunani tana shafar yadda mutum yake rayuwa a yau da kullum. Zama da tsayuwa dukansu suna da muhimmanci a rayuwa. Amma abin da mutum ya fi so yana dangantaka da yanayin aiki da yadda jikinsa yake ji. Da farko dai, eh ina son zama a wasu lokuta. Musamman idan na gaji ko na dawo daga aiki. Zama yana ba jiki damar hutawa musamman idan anyi aiki na tsawon lokaci. Ana tsaye idan na zauna a kujera ko a kan tabarma nakan ji jiki ya sauka, numfashi ya daidaita kuma hankali ya kwanta. A irin wannan lokaci zama yafi mun daɗi fiye da tsayuwa. Amman a'a ba zan ce zama shine abin da na fi so a kowane lokaci ba. Idan na zauna na daɗe musamman ba tare da motsi ba nakan fara jin nauyi ko kasala. Wani lokaci har baya ko wuyan hannu sukan fara jin ciwo idan aka yi zama fiye da ƙima. Saboda haka bana son zama na tsawon lokaci ba tare da tashi na motsa jiki ba. Game da tsayuwa kuwa, eh ina jin daɗin tsayuwa idan ina yin wani abu da yake buƙatar kuzari. Misali idan ina magana da mutane ko ina gabatar da wani abu. Tsayuwa tana ba ni ƙarfin gwiwa. Ina jin kamar tsayuwan tana nuna kuzari da shiri. Haka kuma idan ana yin wasu ayyuka kamar girki ko gyara, tsayuwa ya fi dacewa. Sai dai a'a ba zan ce tsayuwa na tsawon lokaci ba. Tare da zama ba yana da sauƙi ba idan aka yi tsayuwa na awa da yawa. Musamman a wuri guda ƙafafu su kan gaji. A wasu lokutan ma sai kaji kamar kana buƙatar zama nan take domin ka huta. Don haka tsayuwa ma tana da iyaka. A wurin aiki abin yana danganta da irin aikin da ake yi. Idan aikin ofis ne yawanci zama ne ya fi yawa. Eh zama a gaban tebur yana sauƙaƙa rubutu ko amfani da kwamfuta. Amma a'a bana son zama duk rana ba tare da tashi ba. Ina ƙoƙarin tashi lokaci, lokaci, lokaci in yi ɗan tafiya ko miƙa jiki domin lafiyar baya da ƙafafu. Idan ana taro ko kwanakin biki kuma wani lokaci tsayuwa ya fi dacewa. Eh tsayuwa yana ba ka damar motsawa cikin sauƙi, ka gaisa da mutane, ka shiga cikin taron yadda ya kamata. Amma a'a idan taron yayi tsaho sosai zama yaf sauƙi domin hutu. A gida kuma yawanci ina son zama idan ina kallon talabijin ko ina hira da iyali. Wannan yana kawo natsuwa da jin daɗin kasancewa tare. Amma idan na zauna na daɗe sai inji kamar ina buƙatar tashi in yi wani abu ko in yi ɗan motsa jiki. Saboda haka rayuwata tana tafiya ne tsakanin zama da tsayuwa. Eh zan amsa kai tsaye bazance ina fifita ɗaya fiye da ɗaya ba eh ina son zama idan ina buƙatar hutu ko natsuwa. Amma a'a bana son zama har in zama kasalalle. Haka kuma eh ina son tsayuwa idan ina yin aiki ko magana. Amma a'a ba zan so tsayuwa na tsawon lokaci ba tare da hutawa ba. A ganina muhimmiyar magana ita ce daidaito. Jiki yana buƙatar motsi kuma yana buƙatar hutu. Idan mutum ya zauna kullum lafiyarsa na iya fuskantar matsala. Dan kuma ya tsaya kullum ba tare da zama ƙafafuwa da baya za su gaji. Don haka na fi son haɗa duka biyun gwargwadon yanayin da na kasance. A ƙarshe rayuwa ba ta taƙaita ga zama ko tsayuwa kaɗai ba. Abu mafi muhimmanci shine yadda mutum yake kula da jikinsa da lafiyarsa. Eh zama yana da amfani, tsayuwa ma tana da amfani. Amma a'a babu wadda ya fi ɗaya muhimmanci a kowane lokaci. Komai yana da lokacinsa. Saboda haka amsata ita ce ina son zama idan lokaci ya yi na hutu. Kuma ina son tsayuwa idan lokaci ya yi na aiki ko motsi ko motsa jiki. Bana taƙaita kaina ga ɗaya kawai. Duka biyun ina so ko in daidaita tsakiyan. Ina bin yanayin da nake ciki ne da kuma abin da jikina yake buƙata a wannan lokaci a wannan yanayi a halin da nake ciki. Wannan shine amsar tambaya na da kuka mun. Da fatan kun gamsu. Sai an jima.

Menene kayan ci ci da ka fi so? Na gode da wannan tambaya. Tambayar "Menene kayan ci ci da na fi so?" wannan tambayar ce mai daɗi domin kayan ci ci suna da alaƙa da ɗanɗano, tunanin yara da kuma lokutan hutu. Kowa yana da abinda yafiso kuma abunda mutum yakeso yana iya chanzawa kuma da lokaci da yanayi da farko dai, ina son kayan ci ci musamman idan ina jin yunwa a tsakiyar rana ko bayan na gama wani aiki mai wahala. Amma a'a, ba na yawan cin su kullum. Ina ƙoƙarin rage yawan su domin lafiyar jiki. Duk da haka, idan zan faɗi abin da na fi so, zan ce gyaɗa da biskit suna daga cikin abubuwan da na fi jin daɗi. Gyaɗa tana da wani ɗanɗano na musamman. Eh, tana da sauƙin samu kuma tana cika ciki kaɗan ba tare da nauyi ba. Idan ina zaune ina hira ko kallon wani shiri, ɗan gyaɗa yana sa lokaci ya wuce cikin daɗi. Amma a'a, ba zan ce ina iya cin gyaɗa da yawa ba domin idan aka wuce kima tana iya sa cikin ya kumbura ko ya yi nauyi. Biskit ma ina son su musamman waɗanda ba su da yawan sukari sosai. Eh, suna tafiya da shayi ko kofi idan ana son ɗan abin taunawa. Amma a'a, ba na son irin biskit masu sukari da yawa har su zama kamar alewa. Ina son abin da yake da sauƙin ɗanɗano ba mai tsananin zaƙi ba. Wani kayan ci cin da nake so shine ayaba ko tufa. Wasu mutane ba sa ɗaukar su a matsayin ci ci amma a gare ni eh suna cikin abubuwan da zan iya ci tsakanin manyan abinci. Suna da sauƙi kuma suna da amfani ga lafiya. Amma a'a, ba koyaushe nake samun damar siyan su ba musamman idan farashi ya tashi. Har ila yau ina son dankali soyayye a wasu lokuta. Eh, yana da ɗanɗano kuma yana sa ka ji kamar ka ci abu, wani abu mai gamsarwa. Amma a'a, ba na yawan sayan sa a wajen saboda me da ake soyawa ko koyaushe yake da kyau ba. Ina son idan zan ci a yi shi a gida cikin tsafta. A lokacin yara ina son alewa sosai. Eh, idan aka ba ni kuɗi kaɗan, abu na farko da zan saya shine alewa ko cakuleti. Amma yanzu a'a, ba na jin daɗinsu kamar da. Wataƙila saboda na girma ko kuma na fahimci cewa yawan sukari ba shi da kyau ga lafiyan ɗan adam. Yanzu na fi son abin da ba shi da zaƙi sosai. Wani lokaci ma ina son popcorn musamman idan ina kallon fim. Eh, yana sa kallon ya zama kamar na sinima. Amma a'a, ba na cin popcorn a kowace rana domin ba kullum ake samun lokacin kallon fim ba. Idan za'a taƙaitar, kayan ci ci da na fi so sun haɗa da gyaɗa, biskit marasa yawan sukari da wasu kayan marmari kamar ayaba. Eh, ina jin daɗinsu idan na ci su cikin daidaito. Amma a'a, ba na so in mai da su babban abinci ko in dogara da su kullum. A ƙarshe dai kayan cici suna da daɗi amma dolene akula da lafiyar jiki ina cin su ne domin nishaɗi ko rage yunwa kaɗan ba domin su mamaye gurbin abinci na gaske ba. Saboda haka, eh ina da abubuwan da na fi so amma a'a, ba na yawan cin su fiye da ƙima. Duk abu cin ɗan daidaito shine mafi alheri. Wannan shine cikakken bayanin da zan iya yi a kan wane abu na fi so a abun ci ci. Wannan shine a taƙaice.